Aikin gida na fara, ina na farawa da farko idan na tashi da safe nayi sallah, sallar asuba na komawa nayi azikar wataran, wataran na koma nayi bacci. Inna tashi sai na gyara ɗakina, na tattare gurin kwanciyata. Bayan na tattare gurin kwanciya ta shi kenan sai na tashi na shirya, nayi wanka, na saka kaya, na shafa turare sai naci abinci. Na dafa abinci naci, na haɗa ruwan shayi nasha shikenan sai na share falon gidan. Inna share sai wataran idan da datti na gyara, na, na share magudanar ruwa. So idan na tashi shikenan na gama wannan sai na fita. Idan na dawo da yamma sai na ƙara girki, naci abinci na fito. Idan na fito na samu to idan babu aiki, idan, idan babu abinci na dafa, idan akwai abinci shikenan sai naci. Idan aka gama.

Shugabana a wurin aiki mutumi na ne sosai da yake munrigsga mun saba dama tun wannan. Tun da muna yara na san shi, ya san ni to muna wasa da dariya. Saboda haka aiki baya mun wahala. Shi ogana ɗan'uwana ne ma da babar shi da baba ta uwarsu dayauban su ɗaya. Saboda haka idan muka zo zamuyi wannan muna aiki a matsayin wa da ƙani ne. Yara na ne haka za zai zo in ya faɗa mun abinda zan yi na yi mai idan ma mitim aka zo zan bashi shawara ba tare da jin tsoro ba. Saboda dama mun riga mun saba mun san juna ya san ni, na san shi. To idan muka zo aiki muna aiki muna yi muna dariya muna cin abinci. Lokacin cin abinci yayi mu ci abinci tare idan aka tashi zamu tafi gida tare zai ɗauke ni a motar shi ya je ya sauke ni a inda zan je. Shi ne.

Na iya tuƙin mota, na iya tuƙin mota. Farkon lokacin da na fara tuƙin mota tin shekara biyar da ta wuce. Lokacin na shiga na karɓa muƙulli na shiga na je na ɗauke motar automatic na tuƙa. Na je ban yi tafiya guri me ni sa bato. Shi ke nan da ya yake bamu da mota a gidan mu sai dai ta yaye na idan sun zo sai na ɗan karba to. Idan na je, na je hutu akwai gidan goggo ta da nake zuwa hutu, so ita akwai motoci a gidan sa odaka. Ana bani mota ma guda ɗaya tana hannuna duk abun da zan yi na je na yi da ita. Sannan muna zuwa gidan gona da akwai wani shugaban gidan gona ni nake ɗaukan shi, na kai shi tun daga gida a Zamfara garin yake. Tun daga gida har gidan gonan na je idan wani abu ne ma za a siyo na ɗauki motar na je na tuƙa, na fito na siyo na dawo. Idan za a karɓo abinci daga gida na ɗauka, na je gida da motar na siyo na tuƙo na dawo. Ahaka, ahaka ina tuki zanyi ta abubuwa so ina tuƙi sosai kuma yanzu ma aiki tun da na yi wannan aiki na da nake yi a makarantar koyon tuƙin mota nake. Ni ina koyar wa mutane tuƙin mota ma ba, ba iya iyawa ne ba har na iya koyarwa. Haka muke muna ɗaukan mutane mu ɗauki mutane idan suka biya mu mu koya musu mota a wata ɗaya duk kullum da afita akwai corner ɗin da ake so. Wani corner da ake so a cimawa ne. Wata rana ya tuƙi a babban titi, wata ran za a yi tuƙi a titi mai hannu ɗaya. Haka ake, haka muke yi duk ko wanne akwai abin da muke so mu gani a duk lokacin da aka ba wa ɗalibi mota yana tuƙawa.

Tun da dai ni na miji ne ba'a sanni da yawan yin shara ba. To idan na tashi da safe na tattare gurin kwanciya ta sai na share ɗakin wata ran fa kenan, sai na share ɗakin, na gyara shi, kuma in na fita da safe ba dawa nake yi ba. To idan na dawo da daddare inna shigo zan kwanta sai na ƙara gyara gurin kwanciya ta na tattare na gyara. To kullum dai da daddare ina yin shara amma ba koda yaushe ɗakin yake samun shara da safe ba. Da daddare zan share saboda a lokacin zan kwanta bacci ina buƙatar gurin yayi zama me tsabta sosai. Amma da safe idan na tashi ba wataran ina sauri ma zan fita gurin aiki idan na yi latti ko kuma ina da wasu abubuwan da ya kamata na yi ban yi ba to shara, shara ba za ta yiwu ba a lokacin sai na kyale shi ba a lokacin ba sai wani lokacin kuma da ba. Haka dai muke rayuwar mu.

Idan muka shiga zaman tattaunawa, to wane irin wannan idan muka shiga zaman tattaunawa wane irin yanayi ake so a gani? Idan muka zauna, muka shiga, zaman tattaunawa a gurin aiki, muna zaune sai na muna zaune an fara magana, dama tun farkon fara magana ana so a jini na yi magana, na fahimci akan abin da ake magana. Idan muka aka, aka, aka kawo zancen da ake so a yi, sai na ƙara yin fashin baƙi a kai. Shikenan sai mutane su faffada shawarwarin su, kafin na bada wannan, Kafin na bada tawa shawarar, yawan ci sai na jira mutane kowa ya yi shiru, saboda idan aka ga yanayina ina ɗan canza yanayin fuskata, an san to ina da magana ce mai mahimmanci. Sai na yi maganata na faɗi abin da yake raina. Idan wani yana da ja a kai, sai yai mun tambaya a kai, sai na fara, na faɗa mai idan ni na yi tunani akan hakan sai na faɗa mai mafitar da na bayar. Idan ban yi tunani a kan hakan ba kuma shikenan sai, shi ma ya yi wannan, shi sai, sai muga ta yanda za a ɓullo mai a wannan lokacin.

Wane irin kayan ɗaki nafi so? Ina fison kayan ɗakin da basu da hayaniya da yawa. Ma'ana kayan ɗakin da idan na kalle su bazan ga wannan yayi kwalmaɗa kwalmaɗa da yawa ba. Nafison abun da kana kallon shi zaka gan shi abun yayi wannan a sauƙaƙe baya, bashi da wannan, bashi da wahalarwa. So-saboda haka idan na a ɗakina ma bana son kuma kaya su cika yawa. Nafison daga gado na sai tebur inda zan rinƙa nake amfani na karatu da komai da komai sai drawer ta kaya. To shikenan a cikin ɗakina saboda bana son kaya su cika yawa sai kuma irin kayan na'urar lantarki da ba a rasa ba. Kamar su masu burɓuɗar sanyi ne su wannan warmer haka waɗanda zasu rinƙa wuce take bada ɗumi idan ana sanyi sai socket dai da komai da komai sauran abubuwan amfani. Amma bana son kaya su cika da yawa sai kuma ƴar lamp idan zanyi karatu ko aiki da daddare. Bana son kalan da suke da sauƙin gani da sauƙin wannan waɗanda basu da hayaniya ba suke da sauƙi gurin haɗawa da kuma sauƙi gurin kala. Basai mutum ya tsaya yana tunani ba idan yana kallon sa.

Wane irin tufafi na fi son saka wa? Ina son saka tufafi waɗanda da an kalle ni an ga cewa wannan mutumin cikakken Bahaushe ne. Saboda haka a ko da yaushe shigata tana kasancewa manyan kaya-kaya irin na Hausawa da hula da takalmi. Idan na ce tufa kayan Hausawa su ne ko dai riga kaftani da wandanta ko kuma riga 'yar shara wacce ba ta da hannu kenan da wandanta ko kuma babbar riga da 'yar cikinta da babbar riga da hula. Hula kuma na saka wacce ake kira da zanna bakar ko miriya kin dai ko wannan ko kuma da manga. Ita ce wacce ake ɗinka ta da wannan ko kuma dara. Dara ko ja ko baƙa su ne cikakken shigar Bahaushe. Ko mutum ya saka fararen kaya da jadara da takalmi shikenan to ina son irin wannan shigar. Wannan tufafin suna burge ni, suna yi min kyau, su nake sha'awa ko da yaushe na ringa ganin a jikina musamman idan zaka shiga cikin taro ko zaka je wani ɗaurin aure ne ko zaka je wani biki ko zaka je wata tattaunawa ta kasuwanci ce ko ta gurin aiki. Duka shigar, shigar Bahaushe ita ce shigar da na fi so na. Tufafin sakawa na Bahaushe ko dai babbar riga wacce wasu suke ce mata malam-malam ko kuma kaftan. Toh su ne kayan, kayan da na fi so na saka a kowace wane irin mutum zan haɗu da shi.

Shagon da na fi son zuwa, a, a yanzu wanda nake son zuwa, na fi son zuwa a Koda yaushe shine Sahadco. Yana nan a sallari. Titin kusa da Cotroad kenan. Anan yake kafin a ƙara sa sallar da baƙi ruwa. Abin da ya sa kusan komai duk abubuwan da sai, da nake, nake, nake amfani da su ana, ana samun su a shagon kuma yana da sauƙi. Wannan ma'aikatan gurin suna da sauƙin kai kuma ba, ba, ba shi da hayaniya. Babban guri ne da ko mutane da yawa sun je ba a cika ba a layin da zai ɗaga wa mutum hankali. Saboda haka ina son zuwa gurin. Sannan kuma wannan ɗinsu kayansu suna da ɗan arha a kan wasu guraren. Suna da araha a kan wasu guraren kuma a gurin saman gurin da aka shiga akwai gurin aski, akwai gurin siyyan tufafi ne ko mene ne, gyaran jiki kake so duka akwai gurin da zaka samu a ciki. To duk zaka iya zuwa da niyyar kaje kayi aski, kayi gyaran jiki sannan ka sauko kayi siyayya, ka sai kayan abun, ka sai abin da zaka ci a lokacin, ka sai kayayyaki, ka sai turare, ka sai duk abin da kake buƙata. To madarar shanu ce ko mene ne duk abin da kake so zaka samu a gurin. Shi ya sa nake, nake son zuwa shagon. Shi ya fi mun daɗin amfani. Sannan kuma suna da option ɗin idan akwai zaɓin idan mutum yana so zai yi wannan, zai yi, zai biya kuɗi ba tare da ya ba da kati ba. Zai iya yanko ya, ya tura kuɗin daga akawun ɗinshi zuwa wannan, zuwa akawun ɗinsu, ko kuma ma ya dangwala wayar shi kamar yadda ake yi ko kuma wannan abin, waya ce ko kuma kwamfiyuta ɗin shi ce duk abin da yake da shi. Wanda yake, wanda zai iya biyan kuɗin da shi. Ya jona ajiƙi ya biya.

Me nake yi lokacin da na kamu da mura? Idan mura ta kama ni, abubuwan da nake yi ba suda wani yawa. Na farko, na fari, na, na yawo da tissue. Tissue tana taimakawa ƙwaran idan hancin mutum yana yoyo sai mutum ya dinga sharewa. To ina yawo da tissue sannan ina saka kaya masu ɗan nauyi waɗanda za su rufe min jikina da ba zan dinga jin sanyi ba. Sannan mafi yawan lokaci, ina shan shayi, nasha shayi mai zaɓi wanda ya ji kayan ƙamshi da tafarnuwa, da kanamfari, da masoro, da citta. Sannan tafarnuwa, ina haɗiya tafarnuwa ko kuma a saka ta acikin miya a abinci. Su ne yawanci abubuwan da nake yi. Idan mura ta yi tsamari, shine sai na, na je na sha magani, maganin, maganin mura yawanci ko Loratadine haka. To yawanci tun da magungunan mura suna saka bacci, ina sha maganin sai na samu na shiga ɗaki mai ɗumi na kwanta nayi bacci. Sannan idan kuma tashin lafiya ta daɗe, sai na samu kaza, na je na sayo kaza, na sa a yi min farfesun kaza a gida mai yaji. Hakai farfesun kaza mai yaji mutum ya samu ya ci sosai ya sha Roman, ya sha Roman ya ƙwaƙumoɗo man, to mura tana tafiya. Yawanci, gaskiya abubuwan da mu muke yi kenan idan na kamu da mura.

Karshen mako na ko da yaushe yana kasancewa iri ɗaya ne, saboda ina da wasu jerin abubuwan da yake kasancewa ina yi ko da yaushe. Daga farko dai na, na tashi da asuba nayi sallah na dawo sai na zauna nayi karatu nayi azkar nayi karatun Alkur'ani. Idan na gama karatu sai na ɗauki waya sai na ɗan dudduba me ake ciki ko da akwai wani aiki da zan iya yi a lokacin da wayata. Idan babu sai na ɗan duba, na ɗan duba yanar gizo na ɗan ga me ake, me yake faruwa a intanet ɗin. Wani lokacin na shiga WhatsApp, na shiga Instagram ko kuma na zauna a YouTube na ɗan kakkalli. Wasu videos haka. To idan na gama wannan safiya ta fara yi zan tashi na shirya, na gyara ɗakina nayi wanka na saka kaya nayi shiga irin shigar da zan iya fita da ita naje na haɗu da mutane. Idan na gama sai na zo na, na karya naci abincin safe sai na tafi naje karatu. Ina zuwa muna karatu da wani ɗana sunan shi Abdullah sai muyi karatu da shi na tsawon awa biyu zuwa uku. Mukai karatu, mukai karatu lokacin sallar azahar yayi sai na zo nayi sallah sai na tafi wata makarantar ita kuma wacce za a koya mun karatu. Idan naje zamu, zamu ci abinci sannan sai mu fara karatu. Muka fara karatu zuwa lokacin sallar la'asar sai akammala. Mu tashi muyi alwala muyi sallah sai muyi azkar ɗin yamma sannan sai na shirya nayi shirin dawo gida. Wani lokacin muna tafiya dani da shugaban makarantar na ƙara sa mai wasu ayyuka. Wani lokacin kuma na taho gida sai nazo gida kafin sallar magriba. Na shigo gida sai mu gaisa da mutanen gidan na jira lokacin sallah yayi nayi sallah. Bayan nan nayi sallar magriba sai na zauna nayi, sai na zauna nayi karatu. Lokacin yana yi mun daɗin yin karatu nayi muraja'ar Alkur'ani. Idan na gama da wannan zuwa sallar isha sai na tashi nayi sallah. In dawo gida ko za a aikini wani abun ko kuma ina so naje nasiyo wani abun kamar irin su shawarma ce ko tsire ne ko kayan marmari sai naje nasiyo na dawo. Na dawo aka ci abincin dare sai na shiga ɗakina. Daga nan na ɗan dudduba wata rana muna yin wani ɗan wannan interview ta baƙo haka a wani wata ƙungiyar mu ta ƴan makarantar mu to wani lokacin sai na shiga nan. Idan kuma babu wannan sai na ɗauki waya sai muyi magana da masoyiya ta. Sai na kira ta ko ta kira ni shikenan muyi magana har zuwa lokacin bacci. Daga nan sai na kwanta bacci.

Wannan kamata yayi tambayar ta zama wane irin yanayi ka fi so ba ka ke fi so ba. Wane irin yanayi nafi so? Na son yanayi yawanci na son yamma. Da yamma bayan sallar la'asar kenan idan aka kusa sallar magriba dabba da magariba shine kamar ƙarfe biyar da kwata haka zuwa ƙarfe shida. Ina son yanayin a lokacin da mutum yake cikin garden rana ta kusa faɗuwa. Irin gurin yayi shiru ina son yanayin shiru. Na ji guri yayi shiru ba kowa. Idan daga kai sai let say ko idan kana da aure sai matarka ku biyu kuna zaune kuna ɗan jin iska maybe tsuntsaye suna kuka ko kuna cikin garden haka ruwa yana zuba daga gurin, gurin ƙayatar gida ɗin nan na fountain ake ce mai. So ina son irin wannan yanayin kuna zaune ku kaɗai ku zauna kuyi shiru ko kuna salati ko kuna azikar a cikin zuciyar ku amma kun yi shiru. To na, na, ina son yanayin ya zama har zuwa lokacin sallar magrib sai mutum ya tashi yaje sallah. Wannan yanayin yana yi mun daɗi sosai ina son shi sosai.

Tara tsabar kuɗi wani abu ne da yake kasancewa idan mutum yana, yana, yana buƙatar kuɗi da ake, da zai yi amfani da su wani lokaci. Abin da ake, muke yi ta hanyar tara tsabar kuɗi shine mutum ya sami asusu. In ya samu asusu sai ya ringa zuba kuɗin a ciki. Ya zuba, ya zuba, ya tattara, ya tattara yanda ba zai iya cirewa ba wato ba zai kashe ba. Asusu nan kala kala ne. Na ainihi na farko a ƙasar Hausa shine wanda ake yi da taɓo. In aka samu taɓo sai a yi shi sai a rufe kamar wannan, a yi fasalin wannan kamar kwai amma ƙato kuma a rufe. Sai a yi shi da iya gurin, gurin da kuɗi zai iya shiga. Idan ya shiga in an ninke shi, aka saka shi a ciki to ba zai fito ba sai idan an fasa. To mutumin sai ya tattara kuɗaɗen shi duk kuɗin da yake so ya tara sai ya zuba a ciki a hankali, a hankali yana tarawa, yana tarawa har zuwa ko ya cika ko kuma ya kai lokacin da yake so ya cire kuɗin. In lokacin da yake so ya kai, ya cire kuɗin ya yi sai ya fasa. Ya fasa ya tattaru kan kuɗaɗen, ya, ya tattara su guri ɗaya, ya harhaɗa, ya harhaɗa ya ƙirga ya ga nawa ya tara. Sannan kuma akwai na zamani wanda ake yi shi kuma yanzu da gwangwani. Yawanci da gwangwanin ko gwangwanin madara ko gwangwanin irin da yake haka gwangwanaye da suke da shaf ɗin, suke da, suke da wannan suke, suke gwangwanaye yawanci da suke, da suke na ƙarfe za mu ce musu. To idan aka samu gwangwanin tunda bakin shaf ɗaya a buɗe yake sai a samu langa langa. Sai a rufe, a, a, a, a rufe bakin da langa langa wacce take bata da markwaɗa markwaɗa. Sai a rufe bakinta da shi. In aka rufe sai a yi mai erɓula shima kaɗan iya, inda kuɗi zai iya shiga. Shima mutum ya tara kuɗi, ya tara kuɗi zuwa lokacin da yake da niyar cirewa sai ya cire. To tara tsabar kuɗi a guri na wani abu ne da nake yi idan na samu, na, idan ina da wani abu da nake son yi. Dan ina da, ina so kuɗin ya kai wani adadi kafin na yi amfani da shi. Ina tara tsabar kuɗi. Amma yanzu tunda rayuwa ta koma ta zamani komai mutum zai iya yi a waya. To idan bana buƙatar kuɗi tsaba yawanci kuɗina yana cikin account ɗina. Sai idan zan yi amfani da shi nake cirowa.

Madara, madara, madara, madara ta kasance abun soyuwa a gareni. Ina shan madara sosai. Ina son duk abin da aka yi shi da madara. Abin da ya sa nake son madara shine tana da garɗi, tana da daɗi, tana da ɗanɗano mai daɗi. Madara ta kasance aba-abar kwaɗayi a gurinmu. Tana da, tana da kuma ta, da amfaninta a jiki, ya kasance a nan dai inda muke rayuwa, tana da tsada. So ta, saboda haka ba ko da yaushe ake samunta ba. Duk lokacin da na sa, mutum ya samu madara ko ni idan na samu madara bana daga mata. Sha nake sosai, na sha na ƙoshi. Indai zan iya sha, na ƙoshi. Ina shan madara ita kaɗai. Idan madara ta gari ko ta ruwa, ina shanta ita kaɗai ko kuma da shayi. Har madarar shanu, um, aka, wacce aka tatsoma a lokacin kindirmo kenan, shi ma zan, ina shan shi shan gaske amma yawanci sai na saka sukari, na juya, um, inda kankara ma na saka a jiki yanda za ta ƙara daɗi. Ina shan madara da shayi, ina shan madara da biredi, iya biredi. In na samu burodi, na zuba na dangwali madara ko kuma na zuba madara a ciki na sha. Ina shan madara ita kaɗai da sukari. Na haɗa ta da sukari, na caka ƙuda, na caka ƙuda, na caka ƙuda na sha ko ta gari ko ta ruwa. Sannan kuma ina shan madarar ita kaɗai saboda garɗinta ma, ita ma kuma kanta tana da iyana ta zaƙin. Shi ma ina son shi, ina sha, ina sha sosai. Sannan ko wani abincin mai madara kamar sabbin abinci kal nan kamar su kek da donut, duk da duk ana, duk ina jinsu da madara sosai, sosai ba kaɗan ba.

Tambayar ita ce takalma nawa nake da su. Takalma abubuwan da muke amfani da su ke na ƙasa ko a ina, na rufe. Wanda ake amfani da su a saka a ƙafa saboda ya kare mutum daga wannan, daga, daga, daga duk wani abu mai cutarwa da yake ƙasa. Sannan kuma ya kare mutum daga sanyi da kuma idan ma gari yayi zafi. Toh idan ƙasar gurin da zafi ya kare mutum da shi. So ina da takalma, takalma na sun kai ƙafa bakwai. Kowanne da amfanin shi, kowanne akwai yanda yake yi kuma akwai wanda zan saka a gida, akwai wanda in zan je taro, akwai wanda ina saka waɗansu kaya maybe bata ƙi da ko launin su yazo iri ɗaya ko kuma wannan ko kuma, ko kuma shine ya dace da kawu da gurin da zan je zan saka. Kamar irin su masu rufaffen gaba da masu rufaffe gaba ɗaya. So idan, idan zaka je gurin da yake da alaƙa da makaranta musamman jami'a ko zaka je wani taro ne ko wata seminar ce to ana, an yi yawanci irin waɗannan, irin wannan nake sakawa. Idan kuma zan je zagaye ne, zaka je ɗaurin aure, zaka je masallaci akwai na fata su kuma masu buɗaɗɗen gaba kamar sandal, sandal haka kenan sun fi daɗin sakawa. In zaka je gudu akwai normal sneaker, sneaker haka yawanci shi nake sakawa. To idan zan je, idan ya zama na a gida kuma akwai takalman roba to shi nake amfani. Ina da takalma kusan ƙafa bakwai. Da dai takalman nawa ba sai wuce ƙafa uku ba lokacin bani da kuɗi, bani da kuɗi. Daga baya da na samu yanda nake so Alhamdulillah, Alhamdulillah sai na sayi takalma iya waɗanda nake buƙata. Kuma yanzu ma haka akwai waɗanda nake so saboda na san takalma, takalmi abu ne mai kyau saboda idan mutane, mutane suna kallon ka kuma su yi maka, su yanke maka hukunci duba da yanayin takalmin da ka saka. Takalmi yana ɗaukan hankalin mutane da ka haɗu da mutum, kana haɗuwa da shi in kuka gaisa sai ya kalli ƙasa ya ga wane irin takalmi ne a ƙafarka yawanci. Saboda haka idan mutum ya saka takalmi mai kyau, mai tsada sai kaga ana girmama shi saboda an san in dai mutum zai iya saka takalmi mai tsada to yana da, yana da zuciyar da zai iya yin abubuwa yanda ya kamata. To shi ya sa muke saka taka-- ina son, ina son takalmi. Ina saka takalma kala kala, duk wanda nake da shi na sakawa kuma in bani da shi ma ina, ina buƙatar shi ina tattara kuɗi, ina neman kuɗi wanda zai ishe ni har na siye shi. In na siye shi kuma na ga wani kuma bazan ce ya ishe ni ba shi ma zan ƙara saboda su takalma basa yi wa mutum kaɗan. Zuwa wani lokaci da ka ga, ka yi tafiya da waɗansu takalman sai su fara lalacewa. Idan takalmi ya fara lalacewa babban abin da zaka mai shi ne kawai ka haƙura da shi ka bawa wani mutumin shi ma ya saka. Kai kuma kaje ka nemo wani, inda in Allah ya hore maka kawai ka nemo wani ka saka ka ƙyale shi.

Ni ina cin abinci na da hannuna, ina ci kuma da cokali. Ya danganta da me mutum zai ci. Idan mutum zai ci abinci da yafi daɗin ci da hannu, gwanda mutum ya ci da hannu. Idan za ka ci abinci da abincin da yafi daɗin ci da cokali, sai ka ci da cokali. Kaman abincin da yafi daɗin ci da cokali kaman mutum idan zai ci kuskus, biskii, burabusko da shishi sunfi daɗin ci da cokali saboda su ƙanana ne, ƙwaya ƙwaya ce, yan ƙanana ƙanana su suna da saurin faɗuwa. Sunfi daɗin ci da cokali saboda suna iya bi ta kankaniyan yatsun mutum, su fara iya su ringa faɗuwa ƙasa. So cokali yafi daɗin, yafi daɗi a ci, a ci irin waɗannan abincin cika da shi. Su kuma abincin da suke fi daɗin ci da hannu sune masu girma waɗanda suke da girma. Kaman irin su taliya, su makaroni, su shinkafa da wake haka, to suna daɗin ci da wannan su alkubus ne, su burabusko, sorry su alkubus, su gurasa, su tuwo ne, su masa, duka waɗannan abincin sunfi daɗin ci da wannan da hannu saboda su suna da girma. Wasu kuma sai an ɗibi miya, to ɗiba miya musamman miyar taushe yafi daɗi da wannan. Dan mutum ya samu tuwon shi tuwon shinkafa da miyar taushe da naman kaji a ciki. Toh sai yafi jin daɗin ya saka hannu ya gutsuri naman, ya gutsuri tuwo, ya ɗibi miya ya saka a bakin yafi daɗin sha. Haka idan masa ce, idan masa ce ka gutsuro masar nan ka ɗibi miya tafi daɗi. Ka miƙa ta har cikin bakin ka da hannun ka. Idan kuma taliya ce musamman taliya da manja da wake, ta maka ringa nan naɗo ta da hannun nan ka nan naɗo ta ka saka ta a baki. Musamman in yajin ta daɗi sai kazo ka ringala shi hannun ka daga baya tafi daɗin ci da, da hannu. Su kuma waɗancan sunfi daɗin ci da cokali sune yan ƙanana su biskii, su burabusko, sai shinkafa, su kuskus, waɗannan yan ƙanana ƙanana abincin sunfi daɗin ci da cokali.

Ni ko nake jin kukan zakara da safe. Kukan zakara da safe ai yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake tashin mutane da safe musamman a ƙauyuka, rayuwar karkara kenan to kuma ko a nan birni akwai guraren da akwai zakaru. Unguwarmu ma dai a gidan mu, a layin mu akwai zakaru, akwai gidan da ake kiwonsu. Saboda haka da safe ina jin kukan zakara. Waɗansu daga cikin kango su yi waɗansu kuma sun fito bakin layi suna zazzagayawa sai su yi ta kuka "kukuruku kukuruku" da safe. To kukan shi ne ma yake tashin masu amma mu dai muna tashi tun kafin gara lokaci yayi, kafin su fara yin kukan saboda in ka tashi sallar asuba ba za ka koma bacci ba to kana samun ba ka jin lokacin da za su yi kukan kana dama ba bacci kake yi ba to saboda haka ba za su tashe ka ba saboda kai dama ka riga ka tashi. Amma musamman in kaje ƙauye kaje ƙauye kana zuwa ka kwana a can da safe za ka ji su ta ko ina suna kuka da yake dama mu a musulunci an siffanta mana-- an faɗa mana dalilin da ya sa suke yin wannan. Mala'iku suke gani in suka ga mala'ika shi ne sai sai su yi kukansu na yi wa Allah kirari suna cewa tsarki ya tabbata ga Allah. A nasu yaren kenan. Su a yarensu a haka cewa suke tsarki ya tabbata ga Allah, tsarki ya tabbata ga Allah. Mu kuma kawai abin da muke ji shi ne "kukuruku kukuruku". Shiyasa musulunci aka ce idan ka ji-- ka ji zakara yayi kuka to yayi yayi cara afwan in aka ji zakara yayi cara sai ahhh sai sai mutum ya roƙi Allah abin da yake so saboda zakaran yayi cara ne saboda ya ga mala'ika. In ya ga mala'ika in ka yi in ka yi in ka yi in ka yi addu'a Allah Allah Allah zai amsa maka addu'arka saboda mala'ika Rahma zakara yake gani kafin yayi cara.

Ina son kallon faɗuwar rana, ina matuƙar son kallon faɗuwar rana. Musamman ranar lokacin da idan ranar ta yi jaja-jaja ɗin nan. Saboda ba kullum take yin jaja-jaja ba, to ranar da ta yi jaja-jaja ina son yanayin ace kana zaune da kai da matarka da masoyiyarka. Tana ɗan ta ɗan kishingida jikinka kuna wasa, kuna wasa da hannun juna. Ba kowa kun yi shiru ko kun natsu. Har rana ta faɗi a tashi aje ayi sallah abun yana matuƙar burge ni, ina matuƙar son shi. Ko kuna zaune a cikin garden ko kuna zaune a cikin filin gida kuna zaune dai ku kaɗai babu, babu ɗan takura. Tunani irin kun yi shiru kuma kun natsu ba abin da kuke yi. Donma kunayin wani abu ya zama a zuciyarku ko kuna tasbihi subhanallah subhanallah ko kuna tahmidi alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi ko kuna tasbihi allahu akbar allahu akbar allahu akbar ko kuna tahlili la ilaha illallah la ilaha illallah. In kuna kuma roƙon Allah, ah bukatunku kuna roƙon Allah ya cika muku burukanku ya biya muku bukatunku na alkhairi. Yanayin ina matuƙar son shi kuma ina fatan kafin na ƙarasa rayuwata zan, zan, zan, zan samu naji yanda yake. Baso ɗaya ba, baso biyu ba, tara da mata ta in Allah ya yarda.